Na fi son ruwa. Na fi son ruwa. Abin sha, na fi son ruwa.

Abin shan da na fi so. I, ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa I ina cin tafarnuwa. Kama, kama, kaman muryar ya canza.

Wani icce ina? Ina son ice cream mai ƙanshen aful. Ina son ice cream mai ƙanshen aful. Ice cream na sun kasa.

So uku nake karɓar kira a aiki. Sau uku nake karɓar kyara a aiki.

E, ina kunna sanarwar apps. Ina kunna notification na apps dina. Ina kunna sanarwar applications dina domin su sanar da ni idan saƙo ya shigo.

Na fi son wasan doki. Na fi son wasa da doki. Na fi son han doki domin in yi wasa.

Wayar Samsung S10e. Wayar Samsung S10e nake amfani da ita. Ina amfani da waya ƙirar Samsung S10e.

Ina fara sa hannu idan na shiga ofis a bin nake farawa daga farko. Ina fara shan ruwa sannan in zanna, sannan in rubuta lokacin da na shigo ofis.

Aikin gida da nake yi kullum shine share-share da wanke-wanke a gida. Ina yin wanke-wanke da share-share a gida kullum. Kullum ina yin share-share da wanke-wanke a gida.

So biyu nake goga hakora da safe da dare. So biyu nake goga hakora idan na tashi da safe da kuma dare.

Na ga wata waci bayan karama yaro ya hayi yaro kusan saba'in. Masu saye da masu sayarwa. Kasuwanci cikin amana shine abu mai muhimmanci a kasuwa.

Na fi son bikin aure. Na fi son bikin aure domin shagali.

Ni ina yin karatu kame in kwanta. Ina karatun Alqur'ani kamin in kwanta da kuma karatun CMC.

Dangantaka ta da shugabanmu na aiki to da dama ake cewa wataran mai faɗa wataran kuma muzauna lafiya lau amma muna aiki lafiya lau tare da shugaban aiki.

Ina yin bikin ranar haihuwa, in tara abokaina in yi biki, in yanka cake, in yanka cake, a ci abinci domin murnar ranar haihuwata.

Ina zuwa kasuwa da mari ce. Ina zuwa kasuwa kullum da mari ce.

Eh ina fatan samun cin yawa da yawa. Gaskiya ina fatan samun cin yawa da yawa. Na yi Allah na kwankwaso nan anka fara tahowa da Euro. Wallahi wannan gaskiya na da Shi wallahi waɗannan Euro miliyan ɗarin da ka gani da ka-

E, ina son wurare masu hayaniya. E, ina son wurare masu hayaniya. Ni dama ba wai bana son zamani kaɗai. Ina son wurare inda aka gardame gardame da ɗumamuwa da hayaniya.

Eh, ina inganta aikinmu ta hanyar gyagya wuri da shasshare wuri da kankantawa aiki bisa tsari domin inga inganta aikinmu.

Ina jin tsoron talauci, ina jin tsoron rashin kuɗi, ina jin tsoron rashin kudi kuɗi.

Ina amfani da kayan aiki, power bank da kuma wayata domin trading forex.

Eh, muna magance matsalar aiki ta hanyar gyarawa. Idan wata ɓanna ta samu ko rashin zuwa aiki sai mutum ya, ya rubuta a folijileta domin bada hankuli.

Eh. Abin da nake yi don ƙara aiki shine ina zama hatsi lokacin da aikin ya ƙare. E, kuma ina son ƙarin aiki ne domin ingantashi.

Buri na aiki shine in ajiye shi kamin in kai in yi ritaya, kuma in samu kuɗi in yi gida da sauran su.

Eh ina zubar da shara a, a cikin dustbin wanda aka ajiye a waje hakan ga. Dan na yi shara sai in ɗauko in fito nan waje sai in zuba idan mota to sai ta ɗauke irin wannan abin. Nan nake zuba shara ta.